Eh, gaskiya ni kam bana son wurare masu hayaniya sosai. Dan saboda ni mutum ne mai natsatse kuma wurin hayaniya kuma ba irin wurina bane. Amma ya sa ma iri kaman aure, yanzu kamar zuwa wajen aure ko zuwa kaman wurin da ake chasu haka bana son zuwa. Dan saboda ni kam gaba ɗaya duk abunda aka ce wai wurin wurare masu hayaniya gaskiya ni kam bana ciki. Wallahi bana ciki kuma bana son zuwa irin wancan wurin. Dan ni mutum ne wanda ina son wuri mai wuri shuru shuru haka. Ni ɗin ma shuru shuru ne bana magana sosai. So duk abunda zai tayar min da hankali na, ya dameni a ƙwaƙwalwa na a'a bana so har ga Allah. Asali ni mutum ne wanda ba, ni bana son hayaniya gaskiya. In ji maganar hayaniya ne ba ko iyaye na ma sun sani. Ko abokanaye na ma duka sun sani in dai maganan haya, ka san hayaniyan nan gaskiya ni. Yana tayarmin da hankali ne. Hayaniya ko? Gaskiya yana tayar min da hankali. Kuma in ka duba kuma mutanen kirki, mutanen natsattse, mutane wanda suna da ilimi ba sa cika son irin wancan, irin wancan wurare, wurare masu hayaniya ko? Basaso irin wancan wurin kuma kai, haka kawai dai ni kam haka kawai, haka kawai ban tashi da shi ba ne. Gaskiya ban tashi da irin wancan, wancan wurare ba. Hayaniya ba wajena ba ne. Duk abunda aka ce wai hayaniya ne ba, ba wurin zuwa na ba ne wallahi. In ki zai ka gaya mun in zo in je wajen kaman masallaci, in zo in je kaman iri kaman kogi ko in je irin wajen duk inda kaga natsattse. In ka duba ma ko salancios in nan da nake yi ma in ka duba in zaka iya duba rekodin nawa aka gani wajen babu hayaniya. Ni bana son wajen hayaniya ba. Gaskiya bana son wurin masu hayaniya. Nafison waje shiru don wajen shirun nan, ina samu nayi nazari mai kyau. Zan samu zanyi tunani mai kyau. Kuma duk, duk tunanin zanyi tunani ne wanda zai tafi har ƙwaƙwalwa na. Ko ba haka ba ne? Amma natsattsen mutum kuma yana son wuri ne mai shuru. Wuri mai shuru kuma wurin da babu hayaniya. So har ga Allah ni kam na fi son wurare mai, na fi son wurare wanda ba hayaniya. Dan ni ba mutum bane mai son surutu. Bana son hayaniya. Bana son tashi da hankali. Kuma bana son mutum kuma ya, ya dameni. Shiyasa kowane lokaci zaka kalle ni ina nan a kaman wajen masallaci haka. Na fi so zama irin masallaci don saboda me yasa? Ka ga masallaci wuri ne wanda zaka gani wurin shuru ne. Wurin kuma indai duk inda aka ce wajen shuru ne to kaga yanada kyau sosai. Na fi son wuraren wajen yayi shuru har ga Allah.

A tabbas, tabbas wannan tambayan naka, na ji daɗin wannan tambaya. Eh, ina kare wayana daga ƙwayan cutta dan saboda, yanzu, yanda rayuwar ya tafi yanzu, kowa akwai abubuwa, mutane da dama zaka gansu gaba daƴan rayuwansu a cikin wayyake. Yanayin na samu kuɗinsu duka a wayyake. So dole mutum ya samu ya, dole mutum ya samu ya kare wayan sa daga ƙwayan cuta. Dan saboda akwai wasu cuta wanda ana tura ma wayoyi. In wayan, in wayan ya kawo ɗabi'un wancan cuta, kana, kana baka iya amfani da wayan kuma ba. Ko akwai wasu mahimmanci, mahimmancin abubuwan da yake cikin waya, dama wanda kake so, wanda in cutan ya shiga cikinsa koma shikenan waya din ya samu damuwa, ko ba haka. So dole ne kam a ina, in dai, ina in dai kare waya, wayana ne daga ƙwayoyi, daga ƙwayan cuta gaskiya ina, ina kare wayana. Dan saboda ina da wasu application wanda nake amfani dashi, kaman, kaman application in kam wannan kenan Phone smart ko Capaski ko Avatar. Ga su nan dai kala kala. Sinadari abubuwan da nake amfani dasu kenan da nake yi, nake kare wayata daga ƙwayen cuta.

Kana zama kan giwa? Eh, to in dai kan giwa ne kam. In na samu hali, in na samu giwan ina, ina, ina iya zama mana. Giwa dabba ne wanda Allah ya halicce shi wanda shine indai a kan dabbobin duniyan nan ne. Allah ya halicce shi, shine babban halitta ke nan, shine babban halitta a cikin dabbobin da Allah ya halitta. O giwan ma a nan wuraren mu ma ba a samu su sai ka je gonan dabbobi. Inda ake ajiye dabbobi kenan ko, ya can ne za ka gan irin kamar giwa in nan. Giwan nan kuma bai da wani shikam, ba a ruwan shi, ba a ruwan shi, baya wani faɗa, baya wani ƙorafi ko wani abu. Giwan shi shikan ba ruwa.

Kana samun horo a wurin aiki? A'a ba. Inde, inde mutum ne wadda yana aiki kan. Inde mutum ne wadda yake aiki kan wannan dole ne, dole ne ko yan da aka yi. Ko yanda, ko duk yadda ka yi wallahi wallahi sai an yi maka korafi a wajen aiki. So ni a wajena wai mutum wai yana ana masa korafi a wajen aiki ni kam ban ga wani abu bane kuma ban ga wani abu bane. Ban ganshi da wani abu ba wai kamar a'a. Inde, inde horo, horo ne a wurin aiki wannan abu ne wadda nikan a wajena ba kome bane. Wallahi ba kome bane. Ina ganin mutane da dama in dai kana aiki a cikin mutane, in dai kana aiki a cikin mutane kuma ba kai ba ne babba. Inda na ce babba ina magana asalin mai, maigidan. Indai ba kai ba ne maigidan gaskiya har ga allah. Ba yadda za a yi a ce baza a ma horo ba a wurin aiki. Wannan tabbas ne wannan ya zama kamar rigan kowa ne. Ya zama sai dai asalin shugaban aikin gaba, ya shi shi kaɗai ne asalin mai aikin shine baya samun horo. Amma shi ma yana samun horo wurin Allah fa. Ko ba haka ba ne. So horo din nan kowa da nashi ne. Amma kaga horo wurin aiki kuma wannan dole ne ai wajen samun horo wajen aiki. Ni kuma ban ga wani abu bane a cikin horo. Dan an yi mana horo a wurin aiki ba wai ba ka iya aiki ba ne. Ko ba ka san me kake yi ba a'a ba haka ba ne. Horo ana yi ne a wajen aiki don saboda mutum ya samu ya kula kuma ya samu kuma abubuwan sa. To ko ba haka ba ne maganan gaskiya. Horo a wajena kuma ni ana mun horo gaskiya. Ina samun horo a wurin aiki tabbas. Ɗan adam bai cika dubu ba. Allah ne kawai shi ne, shi ne ya cika dubu. Amma ɗan adam, ɗan adam koya kake wallahi wallahi baza ka taba cika dubu ba.

Wani irin wayan, wani irin waya nake amfani da shi? To, Alhamdulillah da wannan tambayar da kuka mun. Irin wayar da nake amfani da shi shine, a yanzu kenan, irin wayar da nake amfani da shi shine Tecno Power Six New. Tecno Power Six New ne waya ne wanda gaskiya yana son wayan ƙuma waya ne yana biya min buƙatai, ya kai gudu aikin da nake so na yi.

A tabbas ina amfani da matashin wuya don saboda mun sani ce wa ina amfani da shi. Matashin wuya kaman, kaman abu ne na ado wanda ake yi. Ni kawai zan ce abun ado ne a wajena. Don in, inda na tashi a ƙasan Yorubawa, inda na tashi gaskiya sun fi son sa, sun fi amfani da matashin wuya innan. To ni kuma, arga Allah da na tashi kuma ina son abun. Kuma ana kashe ma matashin wuya gaskiya kamar nike ina, ina kashe ma matashin wuyan kuɗi sosai. A duk sarƙokina, a duk, a duk abunda nake sa a jikina wallahi matashin, matashin wuya ina ya fi cin kuɗina. Don ina da matashin wuya wanda ya kai kusan dollars, yana da kai dollar, dollar, dollar saba'in, dala dubu saba'in. Kuma gashi ina amfani da shi wallahi.

Tambayan ku shine ko ina kunna tsaron batiri? Eh tabbas ina kunna tsoron batiri. Ina kunnawa don saboda me yasa, don saboda me yasa nake kunnawa in dare yayi, in dare yayi gaskiya tsoron nan suna damun sosai. To kaga indai ina kunna, ina kunna tsoron batiri in nan gaskiya, hargar Allah, don samun yayi bacci da kyau ni da iyalina mu samu walwala kuma da kwanciyar hankali. Ina kunnawa gaskiya ina kunna sosai.

Ko ina amfani da mataimakin murya? Ah gaskiya bana amfani da matakai murya innan, gaskiya har ga Allah. Bana amfani da shi, don saboda me yasa na ce bana amfani da shi shine, na ɗaya waya na gaskiya ina jin daɗ'insa indai, indai ya zo, indai maganan taɓangarin murya ne. To kuma ni kullum kudu inda nake kuma ina nan a cikin ofis ne. Kuma ofis ɗin nan kuma ba wuri bane mai hayaniya, ba wuri bane mai hayaniya. So, abin da yasa kuma bana amfani da ma-ma bana amfani da matakin murya wannan shine, inda nake, inda nake innan ba wurin hayaniya bane. Wuri ne wanda za ha ga, wuri mai shiru ne. Oh, shi yasa bana amfani da, bana amfani da matamakai murya, gaskiya har ga Allah, bana amfani da shi.

Tabbas kam muna da fanka a rufin ɗaki. A rufin ɗaki gaskiya muna da fanka. Fanka ɗin kuma gaskiya yana taimaka mana sosai. Saboda in lokacin, na dace in lokacin zafi ne ya zo, in lokacin zafi ya zo gaskiya ana iya samun, ana rage ta wallahi Alhamdulillah kam muna samu. Muna, muna da fanka gaskiya a rufin ɗaki. Muna da fanka kuma fanka ɗin yana taimaka sosai. Alhamdulillah kam muna samu. Muka samu amfani fanka kuma a nan wuraren mu nan. In ba fanka kuma ɗakin ba zai iya zama ba. Wajen zai iya zama cunkus, zai zama cunkus nan kuma haka ba daɗi. Makasan bangaren arewacin Najeriya nan gaskiya wurin Tabbas dai muna da fanka a rufin ɗaki. Muna da fanka. In ba fanka gaskiya wurin mu ba za mu iya zama a wurin ba. Saboda takura. Wallahi nasa ba da takura wallahi. Muna da fanka babu laifi muna da fanka wajen mu.

Wani, wani kayan marmari ne na fi so? Hmm kayan marmari da na fi so gaskiya suna da yawa fa. Amma wanda na fi so sosai shine kindirmo. Na samu kindirmon nan, na same shi daga Siga Haba Malam. Idan in tasha kawai ina buguwa ina, ina bacci. Idan in sha, inyi bacci, in bugu na yi bacci. Amma abu marmari da na fi so shi ne, shi ne kindirmo. Bayan kindirmo kuma ina son shan miya ake cewa Bayan kindirmon ma ina son shan madara. Bayan madaran kuma akwai wani abu kuma wanda yake burge ni wanda nake so sosai. Shi, shi ne ɗakule gaskiya ina jin dadin sa sosai.

Yaya nake son zama? A yanda nake son zama ma'ana kamar ina fison zama a kujera, tafafuwana suna ƙasa, ɗuwawu na yana sama, haka ne dai. Aman yanda ake zama, aman yanda ake zama a masallaci ko yanda ake zama a ofis. A'a ni kan ban da irin, ni ban da wani cece-kuce akan wuya nake son, uh, uh, ya nake son zama ba. Zan zaman dai duk yanda ake zan zana kuma samu balance shine nafi so, shine, shine nake yi. Zama in kasan kala-kala ne kuma akwai yanayi. Akwai lokacin da zaka so ka zo na ka yi balance, akwai lokacin kuma zaka so ka zo na, kai kam gashi nan dai abun, ina a waje nake nan koh. Duk lo, duk yanayin da zan samu, da in samu na yi balance sosai haka ne zan zo na.

Ina na ke cin abinci a wurin aiki? Inda nake cin abinci a wurin aiki, wuri guda biyu ne. In ban ci a aikin cin abinci ba, ina zuwa waje inda ake sayar da abinci in samo in ci, in siya in ci.

A yaya unguwarmu take? A gaskiya unguwarmu kangaskiya babu laifi. In nace unguwarmu babu laifi shine unguwa ne irin na masu kuɗi. Man waje ana kiransa da Turanci ana kiransa GRA. Haka GRA ɗin nan kuma wurare ne wanda manya manyan sarakuna, manya manyan shugaba, kuma manya manyan shugaban sojoji, shugaban su tsaro, manya manyan ɗan ƴan siyasa, asali manya manyan ɗan kasuwa. Shuru unguwan abun yana da shuru babu ayaniya. Ba irin unguwa bane wanda za ka taji dabbobi ko ƙaran motoci ko kaman kana tasha. Mm mm. Nan wajen shuru ne wajen kuma yana da kyau. Unguwa ne mai kyau kuma unguwa ne kuma inda kowa yana so ya zo yazon a wajen. Amma damuwa damuwan kuma yana da tsada. Tsadar rayuwar de yayi yawa a wajen gaskiya, alƙar Allah.

Eh kuna tambaya ko nafi so miya mai zafi ko mai sanyi? A'a ba miya mai zafi da ya fi malam. A'a, mai mutun zai yi da abinci mai sanyi kuma Abinci mai, miya mai zafi ya fi daɗi. Ko ba haka ba ne maganan gaskiya, miya mai zafi ya fi daɗi.

Irin tufafi da na, irin tufafi da na fi so shine gaskiya ko mata nawa ko iyali na masun sani. Tufafi da na fi so shine jallabiya. Kaya na gaba ɗaya jallabiya ne kaya na. Wallahi gaba ɗaya kaya na jallabiya ne.

Yaya nake bikin ranar haihuwan mu? A'a ni kam bana, ba ma yi kam. Tun da muka tashi ma gidan mu ba mu haihu, ba mu hayan wani biki, wani bikin ranar haihuwa. Gaskiya, ba mu tashi da shi ba. Wannan sai dai a je a tambaye su wani ƙabila daban. Amma in dai wani lokaci ne kuma ko lokacin da mutum an samu kuɗi kuma ranan kuwa ya zagayu, mutum zai iya sa mu je, mu je mu yi ɗahu, tuna samun ɗan ci, sha ice cream nasa dai. Amma ni kam abu ne wanda ban taɓa yi ba. Ban taɓa, ban taɓa yin bikin ranar haihuwa, haihuwa na ba. Ana kiransa kuma da turanci kenan, "birthday" kenan. A'a, ni kam bana yi. Bana yi wallahi.

Eh ina raba, ina raba wurin da nake a yanar gizo dan saboda kaman ni da nake kasuwanci a yanar gizo dinnan, to dole sai ana raba guri kenan. Dan saboda mutun ya san inda kake, in yanzu zai zo ya karba, in zai zo ya karba sa. Ko a selling shops dinnan ma, na ai na raba wurina ai. Na raba wurina a wajen yanar gizo dinnan ko a selling shop dinnan. Ba kuna gani ba? In kuka buɗe zaku gani ai a kunne wurin yake. Waa da shi kuma muke dan nema kuɗi. In baka kunna, in baka kunna wurin wurinka ba, abun ba zai baka abun da kake so ba.

Nawa kuɗin wutan lantarki a wata? Hm, ai nikam ban sani ba kam, ban sani ba don saboda ba ma biya. A nan ƙauyen mu nan ba ma biya kuɗin wuta. Gwamnati ne suke biya mana. Shiyasa ba gani, kullun kullun waya na a cike.

Ƴaƴan ita ce wanda na fi so. Ya wuce wanda, ya wuce su mangwaro ne ko su, ko, ko, wanda na fi so dai shine, shine lemu. Bayan lemun nan kuma ina son, kankana, kankana. Ina son kankana gaskiya babu halitta. Kankanan ma ina shan shi ne kamar, kamar abinci.

Abin da nake shiryayi a ƙarshen makon nan shine, ai suna da yawa a ciki, nan kamar buri nake nan. Ice na da yawa. Na ɗaya, ina shirye shiryen gina go-- ina shirye shiryen yin dabbobi nan. Gudan dabbobi nan ina so kafin shekara, shine shekara makon nan ya ƙare. Ga gonan dabbobi na ɗaya, na biyu in gama gyara mota na, na uku kuma in fara gine-gine gida na kenan. Na huɗu kuma in saya mashin. Bayan mashin kuma in saya kayan ɗaki a gida.

Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Ina ƙetare sosai. Haka ma ake sa mutum ya zauna. Inde yana cin masallaci ko wani abu haka. Hm, tabbas ina ƙetare ƙafafuna lokacin zama. Na dauki ta ina ƙetare sosai.

Aaa, lokacin, lokacin da nake yanka albasa gaskiya babu wani kuka da nake, wallahi bani da kuka lokacin yanka albasa, kam ba na yin kuka. Amma abune wanda Allah ya yi shine kamar, Allah ya yi shine kamar baiwa ne kusan ce ne, kuɗi dole ne. Indai mutum zai iya yanka albasa kamar dole za ka shiga fita da hawaye a, a wannan, a ido.

A tabbas, ni kam bana iya ɗinka tufafi gaskiya, harga Allah. Abun da ya sa na faɗa haka ba iya ɗinkawa saboda ni, ni ba tela ba ne, ko ba haka ba. Kuma tela ne kuma suke da irin waccan basira na, na yin tufafi. Allah bai bani irin waccan baiwar ba. Wallahi.

Eh, kalan, kalan fure wanda na fi so shine asalin furen bakaken fata. Fure bakaken fata shine furen ne, fure ne wanda in ya, in ya fito gaskiya yana burge ni, yana yin kyau. Amma fure talaka kuma babu kyau da ni ko. Kyansa fure mai kuɗi. A haka ga inda fure mai kuɗi ne kamar gaskiya yana da kyau, shi ma.

Uhm, ina, kuna tambaya ko na fi son shinkafa ko tuwo. Gaskiya malam tambaya na kun nan gaskiya, ya burge ni. Gaskiya, harga Allah kau ni kam nafi son, nafi son tuwo Abun da ya sa nace na fi son tuwo, abun da ya sa nace nafi son tuwo shine, meye ke da munki ne?

Menene kayan ci ci da ci ci da na fi so? Shi ne daya, abarni ne da jin awara. Awara nan gaskiya ina jin dadin sa sosai. Oha da shi, awara shi ma yana cikin irin kaya wanda shi ma yana cikin irin kaya ci ci, ci ci da na fi so. Bayan awara nan kuma za a bar ni da gyada. Gyada ma shi ma gaskiya ina son gyada sosai, sosai sosai wallahi ina son gyada.

Eh, tabbas ina da, tabbas ina da hannu a sakokinmu. Abin da yasa na ce ina da hannu a sakokinmu shine, ni asalin aikina yake nan. Na samu in je duk abin da ya shafe kaman tafiye-tafiye, sakonni-sakonni kaman da kai kam duk abin da ya shafe, duk abin da ya shafe, sako. Ni ne asalin mai jagoran. Ina da hannu, ina da, ina da sa hannu. Abin da ya ce, abin da ya sa ina da sa hannu, babu ne babu tura, babu tura sako, sako, sako a gari. So dai ina gari ina cikin sa, ina ciki.

Ina ne ke tofa miyo? A'a, wannan tambayar kuma a, miyau, in, miyau, ina tofa mayau a ƙasa mana. A ƙasa nake to, nake tofa miyau na. Ko ya, kuka gani, ko akwai, akwai inda kuma ake tofa miyau ne kuma. Ni kam a ƙasa ne, a ƙasa. Kuma ƙasa in kuma ba wurin mutane ba. Inda babu mutane zan, in ja gefe, ina ja gefe, in samu sai in tofa miyau, na tofa miyau sai in, sai in rufe da yashi. Haka dai nake yi. Kuma bana to, bana tofa miyau a cikin mutane, a cikin jama'a. Ina barin zan ɗan laɓe gefe ko in je gefe sai in samu, sai in samu sai in tofa miyau. Haka dai nake yi.

Eh, wani sa'i kam ina, wani sa'i ina kallon inuwa na wani sa'i amma ba kullum ba. Lokacin da na ke kallon inuwa na shine kamar lokacin rana, kafin a kira sallar Azahar. Idan lokacin da rana ya fito, a lokacin ne kike samu mutum ya gani inuwan ka ko. Ka fi na gani inuwa na, ina gani su suna gani.

Menene abun da nake tunawa daga yaro? Abun da nake tunawa daga yaro shine na ɗaya in naga yaro fa kawai ina tuna baya ne saboda nima, nima tabbas nima sai da, sai da nayi, sai da na zama yaro kafin na zo na balaga na girma haka. Abun da nake tunawa daga yaro shine na ɗaya ina tuna ƙoƙari, hidimomi, wahala, ɗawainiya da mamanmu ta yi ne a kanmu. Wallahi ina kallon yaro kawai sai ina tuna ɗawainiyar da mamanmu ta yi a kan, a kanmu. Kuma bana taɓa manta wa. Kuma ni kuma Allah ya halicceni ne mutum ne wanda ina da irin kamar abun ne wanda ake kiransa kamar capacitor, kamar mem ram a kaina. Abu dai gaskiya zan iya tuna ma abu Ne wanda ya faru tun shekara ashirin da ɗaya, shekara ashirin da biyu, shekara ashirin da bakwai. Abun da ya faru daga ashirin shekara ashirin da bakwai. Tun ina ƙarami duk abun da na gani da idona shikenan nan. Wannan kamar baiwa ne Allah ya min. Bana iya, bana taɓa manta wa.